Eh, maide iri-iri ne. A wani lokacin kamar dai man shafawa, na kan yi amfani da Vaseline ko Habibah ko Cocobota da sauransu ne. Saboda wannan mayika ne waɗanda suna da nagarta da inganci sannan kuma ba su da wata illa ga lafiyar fata. A wani lokacin kuma na kan yi amfani da, na kan yi amfani da wasu mayikan kamar irin su Freshers da sauransu ne. Idan kuma aka koma kan, eh, abinci, na kan yi amfani da manja da man kwantalora, man olga kenan, eh, da kuma man gyada wanda muna yin amfani da su wurin, a dafa abinci da kuma sarrafa shi.

Eh, ina fatan samu. Dukkanin wani abu da mutum yake yi a rayuwarsa yana buƙatar ci gaba. Kuma shi ci gaba yana zuwa ne ta hanyar jajircewa da sadaukarwa da yin abubu wanda suka kamata domin cimma shi wannan ci gaba.

Eh, ina aiki da wasu ƙungiyoyi, eh kamar lokacin da nike ɗalibi a makaranta. Ina yin aiki da ƙungiyoyi, eh nayi aiki a matsayin sakatare eh na ƙungiyar ɗalibai har sau biyu sannan kuma na riƙe matsayi na mai kula da jin daɗi da walwalar ɗalibai a duk dai lokacin da nake karatu a jami'a.

Eh, a kira kama wa take yi. Wani lokacin a za a kira ka da yawa, wani lokacin kuma a kira ka kaɗan. Amma dai duk sanda aka kirani na kan yi ƙoƙari na amsa wannan kira. Aƙalla na kan amsa kira sau biyar ko fiye da haka, ya danganta da wace rana ce da kuma yanayin aikin da ake ciki.

Eh gaskiya ina sayan kaya a yanar gizo, musamman kasuwanni wanda na yarda da su kamar irin su Alibaba, irin su Jumia, irin su Kasuwar Dan Bello da sauran kasuwanni na intanet. Wasu ma irin masu sawa ne a status nasu na, a, a manhajar WhatsApp, eh ina gani saboda wannan ka san su dama kuna mu'amala da su. Kawai za ka yi musu magana ne sukawo ma Eh gaskiya na kan yi sayayya a yanar gizo.